Tambaya ake, shim yaya dangantaka ku da abokin aikinku? Dangantaka na da abokin aiki na yana da matuƙar ƙarfi sosai. Domin abokin aiki yana zuwa wurin aiki da wuri kuma yana ƙasa ƙwazo a wurin aiki. Yana da dangantaka da shi sosai kuma yana da alaƙa da shi sosai. Kai tamkar ma, abokin aikina ya zama kamar aminina saboda a ko da yaushe yana fidda aiki yadda ya kamata. Abokin aikina abokin shawarana ne. Abokin aikina ya zama aminina. A ko da yaushe nakan neme shi da shawara ga abinda ya shafe ni na yau da kullum. A wurin aiki kuwa dole ne a tsaya da juna, a gane ma juna domin a ji daɗin gajiyan wannan aikin da ake so a yi. To lallai kan abokin aiki na ina da dangantaka da shi sosai da sosai. Abokin aiki mu sani cewan mutum ne wanda dole ku gane ma juna domin a ji daɗin zaman aiki. Idan babu ganuwa tsakanin kai da abokin aiki to lallai ana iya samun matsala.

Shin a ko wane sa'o'i nake kallon waya? Nakan kallon wayoyina a koda yaushe, don a kan wayoyina abubuwa na da dama suke. Kallon waya na gaskiya yana da muhimmanci sosai domin da shi nake aiki da yau da kullum. Dole na kalla waya na, na san me nake yi a koda yaushe.

Idan na samu lokacin hutu, shin yaya nake shakatawa a lokacin hutu? Lallai idan ina cikin lokacin hutu ina shakatawa sosai sosai. E ina lokacin hutu nakan fita ne da iyali na na je na sami wurin hutu na zauna, a kawo mani bisa ga masu lemu da sauran abubuwa na jin daɗin rayuwa in saya a kawo mini in sha da sauransu. Shi lokacin hutu lokaci ne wanda da ya kamata ka shakatawa domin lokaci ne wanda ka ƙaɗanba ƙwaƙwalwarka hutu. Lokaci ne bayan kaje kayi ayyuka da da lokuta da dama sai ka dawo ka huta shi ƙwaƙwalwa ko kuma jiki yana son hutu. To a yayinda kake hutu kamata ne ka ci abubuwa masu gina maka jiki ka kuma shakata da abubuwa nan shaɗi bisa ga abubuwa kaman kallo ko wani abubuwa wanda ya danganci hakan nan.

Lallai abin da nake so in zan a wurin aiki shine in zama shugaba. Duk wani wanda yake wurin aiki yau da kullum yana so ya zama shugaba a wurin aiki. Ni nawa dai ina so in zama shugaba ne a wurin aiki kusan yau da kullum. Domin shi aiki idan ka fara shi yana da kyau, wata rana kai ma ka zama jagora ka zama shugaba. Idan yau kuna aiki tare da mutane ko kuma kana na ƙasa da na wani, gobe kai ma kana so ka zama ka zama jagora kuma ka zama kana a sama. Mutane suna fiye da kai wato magoya baya.

Lallai ina musabaha a cikin mutane da mishi musabaha kan a cikin mutane yana da mahimmanci sosai domin matuƙa. Dole ne in kana cikin jama'a ka zamanto mutum ne mai fara'a da mai mu'amala da mutane. Ka zamanto ka zama mutum ne wanda ake zuwa da neman shawara da sauran abubuwa da dama.

Lallai ina jin tsoro. Kwarai abubuwan da nake tsoro suna da yawa. Akwai abubuwa kama ga maciji da wasu abubuwan daji kura da sauransu masu cin mutum. Dole ne in ka hadu da su ka ji tsoron su. Abu ne wanda mutum ɗan adam yana jin tsoron su. Abun da kake jin tsoro ya fi abun da zaka yi wasa da shi. Dole ne sai ka ji tsoron wayannam abubuwa domin mai idan ka ba ka ji tsoron su ba abu ne wanda za su iya halaka da rayuwan ka. To kai ɗan adam a kowane lokaci kana takasasan ne da rayuwan ka kar ka samu abin da za su halaka rayuwan ka.

Lallai shin tambaya wai ka fi son fanka ko AC? Lallai ina son AC fiye da fanka. AC sanyin yadda yake bayarwa ya fi na fanka, yana sa ɗaki gaba ɗaya ya ɗauki sanyi bisa ga kankanin lokaci. Shi kuwa AC fa a lokacin da aka kunna shi a ɗaki yakan ɗauki lokaci kafin ya ƙuge wa. Ba kamar fanka ba, fanka in zo idan aka ɗauke wuta shi kenan. Amma shi kuwa AC yana daɗewa yana bada lokaci, yana bada sanyi a cikin ɗaki. Shi fanka yana bada zafi wani lokaci idan ya yi aiki, yayi aiki sosai. Amma shi AC yana sa ɗaki ne ya ɗauki sanyi har sai ka rage. Lallai fa AC abin sawa ne. Lallai fa AC abin so ne, dan ni na fi son AC. AC yana da daɗi a wurin kuma ga ƙyawata ɗaki kuma ya sa ka sa ka ji sanyi sosai.

Lallai ina kwana a kan gado na zamani. Yau da kullun dai mutum idan ya fita al'amuransa na rayuwa dole zai koma gida. Idan ka koma gida dare yayi ko da rana da ka gaji za ka nema katifa ka kwanta. Ni lallai kan ina kwana a saman gado domin shi kuwa gado yana da daɗin kwanciya. Gado kuwa zakaga da akasari da dama. Mutanen da suke cikin gari da karkara suna amfani da gado. In ka ga wanda bai samu gado ba to ƙila aka sari haka ne bai samu ba, ƙila ko kuɗi ne ba shi da shi da zai samu gado. Amma ni kuwa gaskiya ina kwana a kan gado. Kwana a kan gado yana da muhimmanci da kuma inganci a rayuwa.

Tabbas ina iya rera waƙa. Rera waƙa yana cikin abubuwan da na yi a da. Lallai ina iya rera waƙa, ya rubuta kuma ya rera. Rubutawa da rerawa duk ba matsala ba ne. Abu ne wanda ina iya yin shi a yau da kullum. Rubuta waƙa da rera waƙa, rera waƙa ma a ƙasari ina fi yin sa.

Lallai shin ko kana shuka tattasai a gida? Eh lallai ina shuka tattasai a gida domin amfani da shi yau da kullum. Shi shuka tattasai a gida yana taimakawa wurin ka samu wanda za a yi amfani da shi cikin gidaje ba tare da an je kasuwa ba.

Lallai ni na fi son taksi saboda ita taksi kana ana ɗaukan muhimmin mutane kuma ana ɗaukan ƙananan mutane ne a ciki, wato ma'ana mutanen da ake ɗaukawa a cikin taksi ba su da yawa. Amma kuwa a bus akan dauki mutane da dama wanda hakan wani lokaci yake kawo cinkoso.

A matuƙan gaskiya, ina jin daɗi, a ranan bada albashi. Ranar da na rusa albashi, nakan ji daɗi matuƙa, domin zuwa kasuwa sayayya. Idan, idan albashi ya shiga, mutum kan yakan shiga kasuwa, ya saya da sayarwa, domin tallafa ma iyali. Akwai wasu abubuwa da dama da dama kake so kayi amfani da su, amma ba ka da shi. To da an biya albashi kuwa lallai kuɗi sun dawo hannu.

Tambaya wai shin yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Muna sadarwa a wurin aiki ta bangare iri iri. A wurin aiki akwai matakala daban daban, bisa daga shi mai gida har zuwa ƙaramin mai aiki. Akwai wani lamban waya da akan kira idan za a kira shi mai gidan gabaɗaya. Bancin haka kuma akwai inda ake kira wato conference room inda ake haduwa domin tattaunawa idan akwai maganan da za a yi mai muhimmi, sai a tattauna a gaggaya ma kowa abin da ya kamata ya yi.

Lallai sin wane rana ne mafi kyau a cikin mako? A gare ni ranar da ta fi mafi kyau a kowane mako ita ce ranar Juma'a. Ita ranar Juma'a babbar rana ce, rana ne wanda yake kaman ƙarshe a sati wanda ake zuwa Juma'a kuma idan aka dawo rana zai zamanto rana ne na hutu daga nan kuma akan samu kwana ɗaya biyu ana hutu kafin a dawo wurin aiki. To ita ranar Juma'a gaskiya babbar rana ce kuma ina matukar jin ita ce rana wadda na fi so.

Tambaya wai shin yaushe kake cin abincin dare? Lailai ina cin abincin dare lokacin da nagama sallan isha'i wato kaman misalin karfe takwas alokacin da nake cin abinci na na dare kenan inacin abinci na na dare karfe takwas daidai sannan in kwanta inyi barci.

A zahirin gaskiya ina zuwa wuri da wuri domin me idan za na wurin aiki dole in tafi da wuri. A ka'idar aikina ko tsari akwai lokacin da kake zuwa wurin aiki kuma dole kaje da wuri domin kaje ka cimma aiki ka fara shi da wuri. Wato a sau da dama sai a ga mutane basa zuwa wurin aiki da wuri amma a wurin aikina akwai tsari karfe takwas ka kai wurin aikinka.

Zalai kuwa ina rike lema a lokacin ruwa domin me? Idan ba na rike lema ba ana iya tsifka ruwa a tafka ruwa kuma ba tare da na rike lema ba kuma idan na fita wurin aiki da safe, dole in yi amfani da ita domin kare kaina idan aka fara ruwa. Shi lema yana tare ruwa idan ana ruwa to kuma idan baka dauki lema ba kuma zaka shiga aiki ka yi mu'amala da mutane aka fara ruwa ka ga tamkar za ka jiƙe.

Lallai kuwa ina bin ka’idojin aiki domin idan ba ka bi ka’idar aiki ba lallai za ka saba ma sharuɗɗun da aka tura ko kuma aka ajiye a wurin aiki. Wurin aiki dole in aka shimfiɗa ƙa’idodi dole ka bi su. Sharuɗɗin da aka ajiye da ƙa’idan da aka ce ake bi na aikin idan ba ka bi su ba tamkar abu biyu za su iya faruwa. Na farko kana iya lalata aiki, na biyu kuma ka saba ma dokar aikin da aka ajiye maka.

Tamkar ina iya kunna wuta ya danganta daga irin abin da ka samu na kunna wuta. Kama da ashana ko laita ko wani abu makamancin haka. Nikan kunna wuta don yayinda za a dafa abinci ko a yi girki ko kuma an tara wani abu wanda ba a son shi bai da amfani wadda za'a ƙona to tamkarar a lokacin nan nakan kunna wuta in yi amfani da shi.

Tabbas ina jin kukan zakara a cikin gida da safe idan na tashi ko kafin na tashi za a ga zakara na cara yana kuka. Zakara wani lokaci kamar lokaci yake sanarwa. Idan lokaci ta buga ko ta kusan bugawa agogon zamani za ka ga zakara yana cara yana kuka. Lallai ina jin kukan zakara a yau da kullum.

Shin yaya kake haduwa da abokin ciniki? Abokin ciniki nakan haɗu da shi wani lokaci a yanar gizo inda na nuna abubuwan da nake da shi da zan sayar da wanda kuma zan saya. Anan kuma zai faɗa farashinsa wadda za mu yi yarjajeniya ko ni kuma in faɗa farashina mu yi ciniki har mu kawo ga ƙarshe. To a lokacin nan shi ne za mu dinga ma'amala a kuma inda muke haduwa ko nan wani lokaci mu kan haɗu kuma a zahiri mu gajuna a gaisa sannan kuma a yi ciniki.